Tanbbayan nan yana nuna min cewa, kana iya yin iyu? Iyo dai wani abu ne da muke kira a hausance, eh, iyo, iya ruwa fid da kai o. Wanda idan ka faɗa cikin ruwa za ka yi nutsu, ka yi nutsu wanda yake a saman ruwa baya iya ganinka. Shi ne ake kira iyo. Za ka shige ciki, ka yi wakibi, ka shige cikin ruwa can ƙasa ƙasa, ya zo can sai ka fito sama. Shi ne iyo. So, iyo dai yana nufin iya yin ruwa dai a cikin kududdufi ko kogi. Ko wani abu kamantan-- makamancin haka kaman suyi-- swimming pool. Sabida haka shi wannan iyo dinnan tun ina ɗan ƙarami na kan bi abokanai arziki da kuma kaman ƙane. A lokacin akwai wani ƙanina shi ya iya ruwa sosai. Ni da shi mu kan je Italiya, mu je mu yi iyo a cikin ruwa. Muyi ruwa muyi ruwa mu fito, mu tafi gida. Eh tabbas, mu kan yi wannan abun. Kuma wallahi nishaɗi ne wannan sosai ma. Alhamdulillah da Allah ya kasance bai kashe mu ba tun muna ƙanana muka iya iyo a cikin ruwa muna yi. To wannan shi ne dai abun a taƙaice maganan da nake son yi a kan iyo. Ko kuma idan na ce zan sake faɗaɗawa iyo, eh, irin kaman swimming pool dinnan ma za ka iya iyo a ciki. Ka nutsu, ka nitse a ciki, ka iyo. Iyo dai iya ruwa ne. Ya danganta da yadda mutum ya saba yana ruwa. Wani idan ya faɗa ruwa sai ya ga idonsa yana juye juye. Amma ni idan na faɗa a ruwa insha Allahu ba na tunanin idona zai juye juye haka. Sabida eh tun na ƙarami na kan iya wannan iyo din. Sabida haka bana jin zan samu matsala a kan wannan iyo dinnan. Nagode.

Kwarai ma kuwa, ina yin bacci da rana amma ba ko da yaushe ba ne. Sai rana-- sai lokacin da na samu dama sai in yi baccin rana. E bacci rana shi ne ake kira shi ƙa'ilu layi. Yana da kyau mutum ya dinga ɗan gwada baccin rana idan yana da lokaci amma ba ko da yaushe ba ne mutum zai iya samun lokacin nan. Kuma wanda yake aikin gwamnati, ai ka ga bashi da lokacin da zai zo da rana ya ce bacci. Indai ba wani bacci zai dinga yi a ofis ɗinsa ba. To ai ba zai iya yin bacci ba saboda ai ka dinga yin bacci a wurin aiki kuma ai an samu matsala. Saboda haka bacci rana akan yi kamar awa ɗaya, awa biyu. E sai duk dai yanda abin da ya sauwaƙa sai ka yi bacci. Mutum ya tashi in lokacin sallah yayi ka je ka yi sallah. A kama wayar su hidimomi da wa en su sha'anin nu ka. So, ni abin da na sani kenan ina yi e wani lokaci a dangane da baccin rana, e.